To, duk da dai ban san wace irin kwayar cuta kake magana ba, amma bana tunanin cewa wayoyi sukan kamu da wasu abubuwa wanda ake kira da kwayar cuta. Sai dai kawai a ce yau ka tashi wai wayarka ta samu matsala ko ba ta yi maka wani abu daga cikin abubuwan da ka ke so. To da wannan ne za ka iya cewa yau wayata na tashi ta samu matsala da sauransu. Amma wai ba wai don wani abu wanda yake nuna cewa wai akwai wani cuta ba da ta same ta. Ni a tunanina ana mafahimtar ɗan adam idan aka ce kwayar cuta ko kuma cuta, ana nufin cewa mutum ne wanda yake da jini ko kuma wani dabba wanda yake da jini a jikinshi. Idan muka tashi yau ya kasa tashi kuma ya ji wani waje daga cikin gaɓɓansa yana yi masa bayadda ya saba ba. To da wannan ne za ka iya cewa abu kaza da kaza ya kamu da kwayar cutar. To kaga anan muke, yawatu ban ban cewa tsakanin kwayar cutar ɗan adam da kuma kwayar cutar da ba na ɗan adam ba. Amma ni ga waya ban taɓa jin wannan yaren naka waƙasia. Sai dai a yau na fara ji daga wajenka. To kaji yanda batun yake ina fatar an fahimta ba tare da dogon bayani ba.

Ni mutum ne wanda bai fi ya so ya saka kuɗi a cikin jaka ba ko kuma wasu muhimman takaddu na sa a cikin jaka ba. Na fi so ya kasance cewa ina saka kuɗina ne a cikin ajjihunana waɗanda suke jikin rigata ko kuma wando na kuma in saka su a wando irin na bature ko kuma ɗinki irin na bahaushe. Wasu lokuta a dacan baya na kasance ni ma'abocin amfani da jaka ne na kuɗi lokacin ina jami'a saboda saka wasu bayanai na wainda suke nuna ni ne alamar mai jakar ko da wani abu naka ya faɗi za a gani tunda a cikin ƙwaryar makaranta ne ba tare da an sha wuya ba za a iya gano wannan mai jakar. Indai har wanda ya tsinci wannan jakar yana da niyyar bayarwa. Idan muka duba kuma ta fannin kala, duka jakunkunan da na yi amfani da su sun kasance baƙaƙe ne gaskiya sai dai ba wai zan ce wainnan jakunkunan na fata ba ne bayan su na wato leda ne. Za ka ga bayan wani ɗan lokaci kaɗan za ka ga cewa shi wannan jakar taka idan ta samu kwanaki, kwanaki in ta ɗan kwana biyu, ina nufin kwana biyu irin na bahaushe ta ɗan samu watanni ko kuma shekara za ka ga cewa ita jakar tana wato ɗayewa da kanta tana yin furfuru, tana ɗadɗayewa. Wanda hakan zai tilasta maka dole ne ka je ka sake wata jakar indai har kana so ka ci gaba da amfani da jakar a matsayin kaya wanda yake da sha'awa ko kuma yake cikin waɗanda jakar saka kuɗi take birge su. Diddade bangaren kuɗin da ake siyan ta na san ba wani abu ba ne wanda ze gagara. Idan muka duba da wancan lokacin na kwana biyu ban siya ba amma na san cewa takan kai ɗari biyar zuwa ɗari bakwai. To idan muka duba a wannan lokaci kuma za mu ga ai an daɗe da tsakanin wancan lokacin da wannan lokacin. To kawai haka ma idan muka duba sai mu ga cewa yanzu ma sai ta iya haura dubu ɗaya da ɗari biyar ko ma ta iya kaiwa dubu biyu. To kuma idan na yi duba da cewa ita jakar ma yanzu kaman ba farin jini gare ta ba domin ta kasance yanzu ba na ganin ta a hannun mutane suna amfani da ita kamar yadda ake amfani da ita a da. Saboda yanzu wani tsari da muka shiga na cigaba kowa yakan so yanzu a tura mai kuɗin shi ne cikin wayar shi ba tare da ya sa, ya sha wuya wajen adana su ba ko kuma wajen kirga wannan kuɗi. To ina ga a nan ne ya kamata in ja labulen wannan bayanin awa wato ya zo ƙarshe ke nan sai dai mu ce wannan bayani ya fito ina saran haka ya fito ƙwarai da gaske.

Ai in ka je ana wasa a wasa to ƙarshe babu kaifi amma bani tunanin cewa akwai wanda zai ga lamarin AC yazo yace wai gwanda fanka da AC. To kasan a rayuwa komai zamu iya cewa ra'ayi ne. To idan muka duba da wannan, za mu ga cewa akwai masu ra'ayin fanka akwai kuma waɗanda suna ra'ayin AC ne. To ni gaskiya yana taso ne cikin inda ake amfani da fanka mafi a ƙasari. Zaka ga cewa kowane ɗakuna a cikin gidanmu akwai fanka. A takaice ma zan ce maka babu AC ko guda ɗaya. To ban san cewa ko rashin ta bane ko kuma makamashin haka ne yake sa na fi son AC saboda ita fanka na saba ganin ta. To amma fa in ka duba ka auna kaga amfanin nakan da suke yi a tsakanin su, za ka ga lallai tabbas cewa ita AC daban ne saboda duk yanda kake jin zafi, in dai ka shiga AC inda ya ɗumama, inda yake da sanyi sosai to ina maka wannan alƙawarin cewa minti biyu ya isa ka tsane ba tare da kana jin wannan zafin ko gumi wanda ka taho da shi ba. Kuma ita tana da wani irin sinadari ne wanda da ka shiga cikinta za ka iya ganin komai naka ya tsane. Duk zuffan nan da ka ke ji a yayin da ka fito, za ka ga cewa ka nemi ta wato ka rasa. Babu ita, babu dalilin ta, babu labarin ta. Kuma zafi ko sai dai kaji a labarin ana yi. Akwai lokutan da za ka ga zafi idan yayi zafi sosai. Za ka ga cewa ita fankar ita kanta huro zafi take yi. Amma babu lokaci ko yanayi da za a shiga na zafi wanda zaka zo ka ce wai AC wai tana hura sanyi ne, tana huro zafi daga cikinta. To ka ga wannan ƙaramin misali ke nan na yi maka a tsakanin fanka da AC. Ina fatar bayani na ya fita. To a nan ne nake karkare bayani na.

To, ma'aikar da nake amfani da su ya danganta matuƙa daga irin cikin yanayin da ake ciki. Akwai lokacin da za ka ga gari ya kaɗa ya ba da alamar sanyi sosai wanda jiki yakan bushe wato da kyau da kyau. To idan na duba da wannan yanayi dama ina amfani da ma'aikane guda biyu. Ina amfani da na kamfanin Neviya kuma ina amfani da na kamfanin Koko Wota. To a lokacin da mai ya kasance yana da tasiri kuma yana buƙatar a yi amfani da shi amfanuwa matuƙa, nakan tafi in yi amfani da kamfanin Koko Wota. Amma lokacin da zafi ya zo ko kuma lokacin da babu wato sanyi sosai nakan yi amfani da na kamfanin Neviya. Kuma shi wancan guda biyun da na lissafa maka akwai banbanci sosai a tsakanin su. Wannan za ka ga cewa yana da ƙarfi ne. Shi kuma ɗayan na biyun da na faɗa maka shi kuma za ka ga cewa yana da ruwa-ruwa ne. To duka dai a wa'innan bayanan da na ba ka, ina fata za ka fahimta ka gane cewa guda biyun duka suna da matuƙar tasiri irin wanda suke da shi wajen yin amfani. Kuma ba tare da mutum ya jiga ta ba ko kuma ya sare ko kuma ya gajiya ba wajen yin amfani da shi wannan wannan amfani ɗan. Amma akwai wasu lokutan ma da za ka ga cewa zafi ya kai zafi matuƙa ya kai ƙololuwar zafi wanda a zahiri ma in ba dole ka yi wanka da ruwan sanyi da ruwan zafi ba to kai ba za ma ka yi wanka da ruwan zafin ba. Saboda za ka ga zafin ya kai matakin da in har ka yi wanka da ruwan zafi cikin jikin ka ma za ka ga cewa yana maka zafi kuma ka fito daga wankan ma za ka kasa gane cewa to wai wankan ne wannan ko kuma zufa ne. Saboda kana gamawa a take za ka ji zufa kuma ta fara karyo maka tana cin ƙa fa ruwan da ka watsa a jikin ka ba. To a irin wannan lokuta idan na tsince kai na a wannan yanayi na kan ba su amfani da mai na shafawa kwata-kwata saboda ina gani a tunani na ba zai ba ni sakamakon da nake buƙata ba. Idan kuma na nace nace tabbas tabbas zan yi amfani da man zan ga cewa da zarar nayi amfani da shi zafi ne kuma zai zo ya ƙara rufe ni ya hana ni sukuni. Wanda idan ba a yi sa'a ba ma sai na wanke man ko kuma ko da ban wanke shi gaba ɗaya ba sai na goga ruwa a jikina domin in samu salama kuma in samu wato sanyi a jikina. To a ma'aikade guda biyun nan su ne nake amfani da su. Wata rana kuma ma zan ji kuma cewa ban ma son shafa shi man a jikina. Kuma ya tabbaci cikin wa'innan ma'aika babu wanda yake ƙara hasken fata a iya tunani na sukan fito ne da ainihin kalar da aka halicce ka da ita.

Nakan yi tafiya da sauri ko kuma rashin sauri a lokuta daban-daban ko kuma ahh eh, zan iya cewa lokuta daban-daban ɗin saboda ya danganta da uzurinda nake da shi a wannan lokacin. Akwai lokacin da za ka ga cewa ina so in yi tafiya sosai ɗan da sauri. Akwai kuma lokacin da zakaga ina taku kamar ba zanyi bama. Zaka iya cewa wancan yanga gareshi toka kaman idan ina kasuwa, naje kasuwa, duk abunda zanyi nakan yi shine cikin sauri, cikin taƙama, cikin sarari. Haka nakanyi komai cikin sauri tabbas. Saboda wajene wanda duk wanda kagani akwai wata manufa da yake so ya wato cimmawa. Amma lokacinda zakaga cewa ina tafiya kamar ba zanyiba, lokaci ne wanda nake dawowa daga masallaci. Kuma ka gama a kan wannan bayanin idan muka auna muka ga lokacin da nake zuwa masallaci, za ka ga cewa ina tafiya da sauri ne sosai. Ina tafiya cikin sauri sosai. Amma lokacin kuma da nake dawowa, za kaga cewa ina taku ɗaiɗai kamarma ba zanyi takunba. To wannan yana ɗaya daga cikin ɗabi'una wanda na sani. Tabbas eh ina dashi. Idan kazo kace mun wane yauna ganka kana tafiya da sauri, to na sanni ne. Idan kazo ka ƙara cemun wane yau na ganka kana tafiya ba da sauri ba, na sanni ne. Saidai ni tambayar da zanyi maka, a inane ka gani ina tafiya da sauri ko bada sauri ɗinba? Idan kace ka ganni a kasuwa ina tafiya bada sauri ba, to a nan zan iya ƙaryatawa ince wai wannan gaskiya bani bane. Saidai idan wanine yake so ko yake, koyai kama dani kai kuma kaga kamar ni ɗinne a cikin, a wajen, to daddai da hakan de ya danganta dai gaskiya a inda aka ganni. Da wannan ne nake kawo ƙarshen bayani. Nake tunanin na amsa maka wannan tambayar taka da kayimun cikin ladabi da bayani wanda yayi fita kuma ya shahara.

Idan aka yi magana ta malamai, wa'ianda na fi so, dudda dai tambayar ta ka ba ta fayyace wasu irin malamai kake magana akansu ba. Kana magana ne na malaman boko ko kuma kana magana ne akan malamai na islamiya. To amma dai duka zan iya yin fashin baƙi kuma da ƙarin haske akan haka. A da farko, ina son malami wanda yake da natsuwa kuma ya iya bayani kuma yana da ya iya ba da labarai wa'inda ko kuma eh za mu ce labarai wa'inda suka shafi ita matsalar da ake tattaunawa akanta. To idan ya iya sarrafa kalamansa a matsayinsa na malami, to gaskiya za ka ga cewa yana samun mutane. Mutane suna son su dinga jin wa'azuzzukansa. Shi kuma ta fannin boko, malami wanda na fi so shi ne malami wanda yake da sauƙin kai kuma yake da raha. A kasance kana ta'ammali da ɗaliban ka ba kamar a ce ana mu'amala tsakanin mugun uba da ɗa ba wanda babu jituwa tsakaninsu. A kasance kana ta'ammali da ɗaliban ka kuma kana wasa da su. Ba wai kuma ina cewa shi wasan yazo yayi yawa bane yanda zai sa a raina ka, a daina zuwa ajin ka, a dinga ce maka ai baka da zafi ko a'a. Abin da nake nufi a nan shi ne komai da lokacin shi. A san lokacin da za'a yi wasa, a saki fuska. Akwai kuma lokacin da kai ka san abin da ya kamata wanda za'a haɗa rai ko a haɗa fuska akansa. To ka ga wannan ma wata dama ce wacce na samu wacce na bayyana irin yanda koyarwa ta ka ya kamata ta kasance. To shi ya sa naga ya dace in tura wannan saƙo ni ma ya isa inda muke aiki da kai yanzu ya yi mana abin da ya gabata kuma ya dace ai. Da wannan na ke cewa aka wuta lafiya.

Lokutan kawai dana fi so in dunga amfani da wajajen da ake ajiye a yanar gizo. Lokaci ne wanda na ga cewa yana da wasu bayanai waɗanda kamar suna da muhimmanci a wajena. Amma idan muka duba da ganin cewa wasu bayanan ya fi kyau ko kuma ya fi kyautu wasu kuma a bar su a cikin waya saboda yadda za'a iya samun su a kai a kai. To idan muka duba muka gani za mu ga cewa akwai hotuna waɗanda kai ba za ka so ka rasa su ba. Suna da damben tarihi a wajenka kuma kana so ka ga cewa kana yin abin da ya dace domin ka, ka hana wannan hoto pacewa daga wajenka. Domin hoto ne wanda yake da tarihi wanda kai kanka za ka so ka ajiye shi. To ka gani da wannan za mu iya cewa duk abin da ya samu zai kyauta ace ka ajiye shi kuma ka adana shi. Ka san mutuncin shi kawai ka ajiye shi wasaka ka kawai ka ga abu ya zo ya ɓace. Kuma ɗaya daga cikin dalilan da yasa nake so in ajiye abu a yanar gizo shine waya tana iya ɓaci ko kuma ta tsaya ko kuma hotunan ma da kansu su gudu. Kamar yanzu wayata idan muka yi matsali da ita akwai hotuna waɗanda yanzu na daina ganinsa cikin wayata ban san ya akayi ba kawai na waye gari yanzu bana ganin ko ɗaya daga cikin waɗannan hotuna. Kuma ban san menene dalilin akan ba. To ka gani da irin waɗannan dalilai da na zayyanu za ka ga cewa yana da kyau mutum ya kasance yana adana hotoninsa a yanar gizo. Wanda duk garin da ka je abun da kawai kake bukata kawai ka sa waɗannan bayanan na ɗaukar yanar gizon ka kawai ka samu ka shiga cikin bayanan naka ba tare da matsala ba ba tare da jinkiri ba. Kuma wane ma zai iya shigar maka za ka iya ba shi sako domin ya shigar maka kawai hanci dole dole sai ka ɗumbane. Kaga wannan zamu ci zamani ya zo da cigaba wanda in dai kai mutum ne wanda yake son cigaba to a tunanina za ka yi maraba da wannan cigaba. Sedai kowa ba ne iya amfani da shi saboda yanayin shige shigen da ake yi wajen adana shi waɗannan bayanan.

Ya danganta da irin kamar abun da ake tattaunawa a wannan lokaci. Kaga magana cikin abokai yana da ƙalubale saboda ba komai, ba komai bane za ka zo kana furta shi a cikin mutane kuma a gaban jama'a. Amma irin ka ɗora cigaba daga kan wata magana da kake yi ba tare da ka bayyana wani sirri ba, to hakan yana baka dama ka kasance kana da ƙwarin gwiwa a cikin mutane. Hakan yana saɓaka ka ji cewa kai ma ka kai wani mataki cikin jama'a wanda za ka iya ba da naka gudummawar. Amma baya ga haka, a shawarce bana ba mutum shawara ya kasance mutum mai saka baki a cikin abubuwan da babu ruwansa. Kaskiya hakan bai dace ba kuma bai kyautu ba kwata-kwata. Rashin mutum bai da wani aikin yi, sai ya sa baki a duk abun da ya ga dama. Gaskiya yana haɗa matsala a tsakanin al'umma saboda hakan yana ba da ja dama ka ga jama'a sun rainaka. Saboda mene? Ba wani abu bane ya janyo maka haka, sai dan sanya bakinka a cikin wasu al'amura wanda kowa ya riga ya shaida cewa babu kai a ciki, ba ka tsafta da kai ba sannan kuma ka zo ka ce komai sai ka yi magana a kai. Abune wannan wanda zai zo ya sa ka cewa gane chewa. Shi riƙe girma yana ɗaya daga cikin jigo, ko kuma abun da yake sa mutum a gan shi da kamala, ya zama cikakken mutum mai hankali. Amma idan aka ce babu wannan natsuwa, koda kasan shekarun ka sun kai na ka tsaya a saurare ka, za ka ga cewa ba'a bari kayan ka suna kai wasa. Shi ne dalilin da ya sa ni ma naga ya dace in taƙaita anan kamar yadda nake taƙaita a wajen faɗin wata kalmomi a cikin ab-abokai.

Ma'abocin cin biredi a ko ina yakan nuna kansa cewa shi yana cin wannan biredi. To amma idan aka ɗauke ni a matsayin wanda za a yi wancike akan shi, za a ga cewa ni mutum ne wanda yake son biredi kuma yake son hulɗa da biredi kuma yai ta'amalli da biredi. To idan muka yi duba zuwa ga shi biredi tun daga inda ake sarrafa shi, za mu ga cewa fulawa ne wasu kuma da alkama. To amma idan akayi magana ne a wanda nake ci, ka ga biredi na fulawa ne. Kuma hakika ina son biredin wanda aka yi shi a ranar, ba wai sai da ya kwana ba. Inda so samu ne in same shi a ranar da aka yi shi. Za ka ji shi da taushi, za ka ji shi da ɗumi jikin shi, za ka ji ƙanshin sama da ban yake, komai yana fitowa daidai gwarwado. To idan mukai duba da wa'innan abubuwa da na lissafa game da shi biredi, za ka ga cewa tabbas biredi mai laushi ya fi shiga raina kuma ya fi ba ni damar yin duk wani abu da nake so na yi ko na gabatar da shi game da biredi. Kuma biredi, duk inda aka ce, ga wanda aka yi shi yau, ga wanda ba yau aka yi shi ba. To tabbas ka sani cewa zan ɗauki wanda aka yi shi yau saboda taushin su ba ɗaya ba ne, ingancin su ba ɗaya ba ne, komai nasu za ka ga cewa akwai bambanci. Koda ban fada a wannan jawabin da nayi zaka fahimci cewa ni ma'abocin son biredi ne me me taushi, saboda kowane sinadaransa basu riga sun gaji ba suna fitar da dukkan abinda ake so su fitar a cikin wannan biredin. Ba tare da shi wanda zai ci biredin yana kaman a rage shi daga wani abu ko kuma. Daga cikin wani sinadari na jin dadi na cikin wannan biredin, to kaga in kai duba zaka ga cewa shi biredi me taushi a kowane yanayi shine kan gaba kuma yafi dadin al'amura.

Nama ko wanne ka bani shi zan ci makashi kuma inci da farin ciki ba tare da na ji cewa ya isheni ba ko kuma wani abu makamancin haka. A duk sanda aka yi maganan nama, mafi yawan nama guda uku ne suke zuwa cikin raina. Nafarko akwai balangu, akwai tsire sannan kuma akwai kilishi. To idan aka cire waɗannan, bana tunanin cewa akwai wani nama wanda zai yi farin jini a wajena. Inda ka ji na lissafa maka su, to ahakan na su, ahaka lissafin yake yanda na fi san su. Toh duk yadda za a kai a kawo, za ka ga cewa zan zaɓan maka balango ne a farko, sannan kilishi sannan kuma tsire daga ƙarshe. Saboda duk inda nama ba ka ji Bahaushe na cewa cikin wani mai daɗiba. To da inda nama yake gaskiya nakan samu jin daɗi da farin ciki saboda kawai Allah ne ya sanya sinadaran da mutum yake jin daɗin nama amma ba don wai wata manufa ba ko wani abu na daban. Kawai ina son nama ne. Sai dai idan babu dama baka samu damar ka ciba, to ina gani hakuri ya zama dole gare ka saboda babu yadda za ka yi ka samo kacin. Amma indai da hali ina ga cin nama kamar yana da matuƙar mahimmanci domin gina jiki da ƙarin lafiya da kuma wato kuzari a jikin wanda yake cin shi.

Ina son kaya su kasance ba su yi yawa ba a cikin ɗaki. To idan mukai maganan kaya ma, na mance ban yi shinfiɗa daga farko ba. Wato kaya, idan aka ce kaya na ɗaki, idan na fahimce ka, kana maganan irin su gado, irin su katifa, irin su kujera, irin su teburin tsakiyar ɗaki, irin su wajen da ake saka kaya, irin su carpet, irin su abubuwa dai gasu nan da yawa. To ina sa rai idan aka ce wannan ɗaki nine zan shirya shi, to a lamarin gaskiya zan yi ƙoƙari in taƙaita wa'innan kayayyakin. Saboda ni mutum ne wanda ban cika so irin kayan ɗaki yayi barkatai ɗinnan ba. Gaskiya idan dai akwai sarari, akwai wadata, na fi so in ga a ce kayan ɗakina basu da yawa sosai. A tunanina zanfi samun sauƙi, zanfi samun cigaba a maganar kaya. Saboda kaya da yawa sukan janyo kayan ƙazanta ne kawai. Na fi so in ga ɗaki a sharan sa. A gogensa, in gani ina hango ƙarƙashin ko'ina duk ta inda na zauna. Saboda ni mutum ne wanda gaskiya bai fiye son tarkace ba. Gaskiya gaya, idan dai za'ai magana ne ta san rai, irin a faɗi gaskiya ɗinnan to ni ban samu abu na tarkace sosai da sosai ɗinnan. To da wannan ne nake gani, ya kamata na ƙarƙare bayani na. Ina fata bayanina ya fito kamar yadda ake buƙatar ya fito. Sai dai kuma ban san ko akwai wani sharhi ba. Zuwa nan gaba da idan akwai buƙatar in yi shi, zan dawo da bayani kuma zan yi ɗoriya ga abubuwan da ya kamata a ce na ɗora. Bisa la'akari da yanayin zancen da kuka fi so kuma kun fi so mutum ya yi zance iya, iyawarsa. To ina mana fata mu tashi lafiya.

To gaskiya ni mutun ne. A farko dai sana'ar takalmi nake yi kuma ita muka gada a gidanmu. To duwwani abu da kaga ina yi gaskiya yana da alaƙa ta kusa da takalmi. Shi yasa za ka ga cewa ni takalmi ba wai yana yi min wahala ba ne. Lokacin da komai yana tafiya ba tare da matsala ba, za ka ga cewa takalmi baya bamu matsala a gidanmu saboda kowa za ka ga cewa yana sa takalmi saboda zamu gan su takalma da sauƙi ne kwarai da gaske. To amma a zahiri yanzu takalman da nake jujjuya wa tsakaninsu gaskiya ba za su wuce guda huɗu ba haka ko biyar saboda yawanci sauran duka ban fiya amfani da su ba gaskiya. Saboda yanayin aiki da yanayin jin daɗin sawa. Yanzu inde takalmi ba wai yana mun daɗi ba ne. Gaskiya ba wai yana sa shi ba ne gaskiya. Na fusan duk wani abu da zan yi amfani da shi ya kasance ina jin daɗan ya kasance abun nan, wato ina jin daɗin amfani da shi saboda kome za ka yi ya kamata ace kana da, kana da nishaɗi a kansa kuma kana jin cewa eh lallai ya kamata in yi abu kaza ko in yi abu kaza ko kar in yi abu kaza. To shi yasa nake ganin wannan kaman hanya ce da kake tambaya ta sai in ji kamar kana so ka san yaya nake saka takalma. Didda dai tambayar a zahirance ta karkata ne ga ya adadi ko ƙidayar takalman da nake da su ko yawansu haka ko abin da ya yi kama da haka. To da wannan dai ina ga tambayar taka ko tattaunawar tamu za su zo ƙarshe. Na fata bayani na ya fito kamar yadda ake so kuwa yake buƙatar ya fito ba tare da tangarɗa ba ko wani tazgado cikin yardar mahalaccin mu kwana lafiya.

Ban shirya ma kaina wani tsari na musamman ba domin kula da gashina. Sai dai na kan yi ƙoƙari in ga cewa duk wani abu wanda zan yi, to ina ƙoƙari in ga cewa yana, yana tafiya daidai kuma ina ganin ƙoƙarin ina kula da shi gaskiya kamar yadda ya kamata. Kulawar da zan iya cewa kawai ina ba gashina shine wajen shafa wasu mayuka na, na, na sa gashi sheƙi ko kuma ya sa gashi laushi. Amma idan ka cire wa'innan, to za ka ga cewa gaskiya ban da wani tsari ko kuma wani app wanda yake sa wa in ji cewa wai ina ma gashina wata kula ko kuma wata wahala ko kuma wata ɗawainiya ta musamman wacce ta fita daga al'ada. Ka ga mu Hausawa ne, mu ba turawa ba ne da za mu ce muna da yawan gashi wanda dole sai an kula da shi matuƙa sosai da sosai. Amma dai gaskiya, alal haƙiƙa ina ƙoƙari iya bakin iyawata kamar idan na shiga wanka haka, na kan yi ƙoƙari in ga cewa haƙiƙa na kula da wannan gashi, na wanke sa, na sa masa soso da ruwa da sabulu, na cuɗa shi. Domin duk wani datti ko wani abu makamancin haka da yake jikin gashin shi ma ya samu ya fita. To da wannan ne zan iya cewa iya ka ɗawainiyar ni da na sani a karon kaina ina yi da gashi ke nan. Amma in ban da haka gaskiya babu wata ɗawainiya da zan ce wai ga ta kaza ina yi da gashina gaskiya. Amma dai na san ba za ka sa ni a cikin layin masu kula da gashi matuƙa ba kuma ba za ka sa ni a layin wa'inda za a ce ba su kula da gashinsu kwata-kwata ba. Komai zan yi, na kan yi ƙoƙarin iyawata yanda ba zai wuce ƙarfina ba. Zan yi ƙoƙari in yi komai cikin kuzari da, da ƙarfin gwiwa in ga cewa na yi abin da ya kamata.

Gidanmu kullum a cikin shara yake, a cikin tsaftacewa yake. Domin idan muka duba da yawan mutanen da suke cikin gida, zamu ga gidane, gidana mutane da yawa, gidane na yawa. To idan aka ce an je kwana ɗaya ma kawai ba tare da an kula da wannan gidan ba, to za ka ga cewa gida zai kasance cikin dimuwa da cikin damuwa. Saboda yanayin abubuwan da za mu gani haka a cikin gida. Saboda duk gidan da aka ce ba a kula da shi, to tabbas za mu ga cewa dole fa a ga abubuwa ba daidai ba. Dole ne za a ga cewa akwai ƙazanta haka da abubuwan da suka shafi ƙazantar. Tabbas saboda ita tsafta cikon addini ce. To ana share gidanmu da zarar rana ta fudu da safe. Sannan za a goge shi falo inda muke zama. Za a ciccika wasu abubuwa waɗanda za muyi amfani da su na irin su ruwa haka da suke cikin butoci da suke cikin bokitai da dai duk inda muka san cewa za a yi amfani da wata ruwa ko wani abu da ya shafi haka. Sai dai wasu lokuta za ka ga cewa yau da gobe idan ba a samu wani mataimaki ba, to akan iya kaiwa kamar ƙarfe goma. Ba a yi wa wannan al'amura da aka saba yi yau da kullum ba. To dama ayi, ance jiki da jini. Ka ga ba za ka sa mutum ya yi abu dole dolansa ba. Dole ne akwai ƙa'ida a komai. Akwai, akwai ƙa'ida. Akwai goyon baya da ake samu na mutanen da suke zaune a wannan waje domin a taya juna, a tara ƙarfi da ƙarfe domin a hana wannan abu shiyewa ɓaci. Sai dai za ka ga ita yawan tsaftan wasu lokuta za ka ga kamar wajen da ake buƙata ma a goge su wasu lokutan ba su samun goguwa saboda wasu dalilai.